Eh ina iya wa sosai ma kuwa, sosai da sosai. Jiya har yayi nisa. Ina iyawa.

Yaya in yayi datti ne kawai muna wanke wanke wa. Kuma bai yi datti ba shi ke nan. Eh sau ɗaya ma ai yayi sau ɗaya.